Ina magance su ne ta hanyar zama da sauraro ta yadda su kayi magana. An ji ko wane ɓangare sannan in yi alkalanci ta gaske ka ni da ba cuta ba cutawa.